Gaskiya farin cikin ba zai musaltu ba saboda aiki ne wanda ka riga ka yi shi aiki takuru kuma aka zo aka biya ka. Kaga dole za ka ji daɗi cike ranka.

Nakan buɗe tagata a lokacin da naga ana zafi haka to nakan yi buɗe tagata domin na sami iska da sanyi da daɗin bacci. Amma mafi akasari gaskiya ban cika irin wai buɗe tag- taga ba saboda wasu lokutan za ka ga akwai ƙura, akwai wasu datti kuma da tsoron cewa ma kar wani abu wanda ba ka san menene ba ya zo ya shigo maka cikin ɗaki.

A'a, mu a al'adar mu idan aka ce maka kai musulmine ka riga ka buɗe ɗaki a yan ban ɗaki, ka yi addu'ar shiga to ana so ka wato kama bakinka, kar ka dinga wasu zantattuka wa inda ba su dace ba.

Abun da kawai nake tunawa mafi a kasari, irin, irin matsi da takura haka da muka samu lokacin da muna tasowa wajen zuwa makaranta, wajen zuwa hadda da bibiyar karatu shine mafi abubuwan da nafi tanawa.

Duk, inda aka ce akwai wani zaɓi na zauna, na zama ko a tsaye, nakan zaɓi gaskiya na zauna saboda in samu hutu. Ba zan ji gajiya da takura ba da san na ƙaguna wuce na bar wajen.

A ko da yaushe na kan so in ga ɗakina akwai haske, musamman ma da daddare. Duhu dai bai da daɗi ne kwata-kwata kawai. To na fi so in kasance cikin haske idan har ba ba ci zanyi ba, bana kashe wuta a ɗakina.

Ni mutumin kasuwa ne, ina zuwa kasuwa to na fi so in siya komai daga cen domin ina ganin su suna wucewa ta gaba nan, to dan ne zan bari har sai ina zo gida sannan in siya. Sabo da in siya kawai daga cen.

Ba na sanya safa domin ni ma'abocin sanya takalmi rufaffe ne, to na kan yi ƙoƙari in sanya takalmi na wanda yake rufaffe ba tare da dole-dole sai na buƙaci safa ba. Amma da kamar a ce ba na sa rufaffen takalma, to dole zan yi ƙoƙari in samo safa domin in dinga tare sanyi.

Hakikanin gaskiya gidanmu gida ne wanda yake a saman ce an shafe shi, to idan aka ce kai ka nemo ƙasa gaskiya an ba ka aiki sai dai wajajen da irin akwai shuce-shuce waɗanda ba masu yawa ba to za ka iya ganin ƙasa a wajen.

A lokacin da ina karami nake tasowa, na shiga koyar inda ake ɗinka kaya amma da lokaci ya ja yanzu bana yi amma zan iya amma bai da kyau kamar yadda waɗanda sana'ar su ne za su yi shi.

Ina sanya agogo amma ba kullum ba. Ya danganta da irin suturar da na saka. Ni ba-- ina sanya agogo amma ba kullum ba. Idan kayan na gaba masu faɗi bane sosai, akwai irin agogon da nake saka musu. Akwai kuma kayan da idan na lura kaftani ne haka, to su ma akwai irin agogon da nake saka musu. A kaftanin ma akwai wayanda ban sa musu agogo. Mafi akasari masu handlings, wanda akwai maɓalli a jikin shi haka.

Hannuna wayata tana cikin hannuna a ko da yaushe. Gaskiya bana yin minti sittin cikakke a ce wanda ban duba wani saƙo ko ya shigo daga wajen aiki ba. Kuma dai gama garin saƙo ne, na kan yi ƙoƙari na ga, na duba wayata akai-akai domin guje ma batan wani sako da aka turo man shi.

Lokacin kwanana yakan fara daga goma ne zuwa goma da rabi, lokacin da aka samu saɓani na yau da kullun na ɗan adam, to nakan iya kaiwa har goma da minti arba'in da hamsin har ƙarfe shadaya ma. Amma gaskiya ban fiye wuce hakan ba.

Ina son barkono amma ba mu fiye jure wa barkono mai yaji ba. Saboda ni abinda na fahimta duka abinda aka ce maka akwai yaji a cikin shi. To, ato za ka ga cewa ɗanɗanon abun na ainihi yana fita daga jikin wannan abincin ko abin sha. To shi yasa ni a fahimta ta bana son yaji.

Nakan rufe bakina lokacin hamma. Ni idan ka barni ma zan iya ce maka kaman addinance ne ma don muna yara. Idan ba ka rufe bakinka ba lokacin da kake hamma, za ka ji ana cewa shaidan zai maka fitsari a baki kaza kaza kaza. To gaskiya na saba, in dai har zan yi hamma, to gaskiya nakan yi ƙoƙari na rufe bakina.

Abubuwan da nake yi kusan baya wuce na danna wayata kuma na yi salloli na wa'inda suka rage ranar sannan na kan yi azkar. Gaskiya kusan su ne abubuwan da na fi yi lokacin da yamma tayi. Amma idan akwai wani uziri da ya taso nakan je in gudanar da uzirina. Amma dai wannan da na faɗi shine mafi akasari.

Ni bani shan ruwan 'ya'yan itace saboda yanayin inda muke zaune, za kaga cewa babu wadata da za a ce wai ka tafi nemo ruwan 'ya'yan itace. To imma za ka samu, za ka siya ne. Kuma idan za ka siya, za ka siye shi da ɗan tsada haka. To shi yasa gaskiya ni ba na zuwa nemo ruwan itace.

Ai yanda zan yi wanka haka turari baya fita daga cikin lissafina. Domin ka kula da kanka, ka kula da jikinka, dukansu abubuwa ne masu kyau. To da sai na kan yi kokari indai har zan yi wanka. Ina shigowa ɗakina, abin da nake fara yi shine in nemo inda kwalbar turare na take domin in fesa shi. Amma nakan fara da turaren hammata a farko shi kuma idan na gama saka kaya na fesawa sai in fesa.

A zahirin gaskiya, na fi son. Tufafi wanda yake na auduga. Saboda shi na siliki, za ka ga wasu lokutan idan ana zafi kaman yakan ƙaro maka zafi. Kuma shi wannan yakan manne da jikin mutum. Idan kana tafiya iska ta kaɗa, za ka ga yana kakkama jikin ka. Amma shi kuma na auduga za ka ga yana barin iska ta shiga jikin ka saboda abu ne wanda auduga ce. Ka ga iska za ta iya shiga ciki, tafi ta ba tare da ka ji wani, abu ya rike ta ba koya kange ta daga shiga cikin jikin ka. To idan ka ban zabi guda biyu, ka ajiye mun siliki, ka ajiyemun na auduga, to tabbas na auduga zan ɗauka.

Lokacin da nake aiki a ofis, farko abin da nake yi idan na buɗe ofis, nakan nemo inda mofa, abin goge ɗakina yake domin in goge. Sannan, na kunna ita na'urarta a cikin, a cikin ofis ɗin na awo.

Gaskiya manufa ta yanzu ban, bai wuce in ga cewa. Kasuwanci na Allah ya sa albarka a cikin shi yana haɓaka. Kullum ina ganin cigaba, ina ganin nasara a cikin al'amura na na kasuwanci. Shine babban manufa ta, sai kuma. Wasu daga cikin kuɗaɗen da nake samu nakan ware su domin na ƙara inganta shi wannan kasuwancin nawa da nake yi.

Wayata nakan ajiye hotuna ne a cikin inda ake ajiye hotuna. Bani da wani waje na musamman da nake zuwa domin in ajiye hotuna na, sai dai idan hotuna masu mahimmanci ne, gare ni wanda na san idan na rasa su ni kaɗai ne suka shafa. To nakan samu wani wajen ɓoyo mai nagarta sai in ɓoye su a wajen.

A zahiran gaskiya ni ba ma'abocin dabba bane wai ta gida. A yanzu dai haka maganar da ake yi ba ni da ita. Ko ɗaya kuma babu a gidanmu. Amma idan aka waiwaya baya can lokacin da ina taso, na yi kiwo na tantabara kaga wacce za mu iya cewa ita ma dabba gida ce wadda harsun yiyawa sun yaɗu sun kai irin guda talatin haka zuwa abin da bai gaza haka ba.

Azahirin gaskiya, mutanen nan sukan caje mu da yawa kwarai da gaske. Wasu watannin idan sha'annin nasu na rashin mutunci ya motsa, za ka ga har dubu hamsin suna rubuta mana. Amma dai gaskiya abin da muke da shi shi muke basu. Kuma komi iya ƙarfin ka za ka yi.

Ni abun da yake yi yafi bani ƙwarin gwiwa a cikin lamarin aiki ko lamarin rayuwa a takaice. Ina so in ga idan ina yin abu, ina ganin ci gaba akan abun. To gaskiya hakan yana mataƙar bani ƙwarin gwiwa ina ganin kuma alfana abun.

Gaskiya, ni yanzu ba ma abocin shan ruwan sanyi bane saboda na lura cewa da ka sha kaɗan idan na sha ruwan sanyi kaɗan kawai sai in ga hanci na ko ƙofofin hanci na mura tana nema ta taso man babu gaira babu dalili. Toh shiyasa nakanyi kokari inga cewa na tsaftace abinda zan sha wanda ba sanyi bane sosai kuma ba dumi bane sosai.

To gaskiya a zahirin gaskiya a. Nakan ba ƙidaya mahimmanci na kayayyaki domin ne abin da ba na so. Mutum kamar ya yadda da kai ne idam za kai mai wani aiki na kidaya to kuma ni na fiso idan zan ba ka wani abu na saka maka yarda da ni a cikin ranka ta hanyar ba da ƙidaya mai daidaito da abin da muka zayyana tsakaninmu.

Gaskiya a da ne, lokacin da abubuwa ba su yi tsada ba, babu tsadar rayuwa, abubuwa ba su ƙuntata a wajen talakawa kamar yanzu ba. To nakan sha madara gaskiya, don lokacin idan zan tuna idan muna makaranta, za ka ga abun baiwuce kwatan, baiwuce 450. Kuma wancan lokaci idan aka ba ka kwatan nan zai cika maka gwangwanin madara ƙarami. To gaskiya kusan komai sai na sa madara bayan shan da nake yi mata. Haka nan kawai kuma baiwuce 450. Zan sa madara a cikin kunu, in sa a cikin gari, in sha, in sa kuma a shayi kuma in sha hakanan.

Gaskiya, maganar gaskiya a yadda nake tabbatar da ingancin aiki shine in bi aikin sau da ƙafa, in bi shi diddigi, in bi a hankula domin in tabbatar da cewa aiki yayi kyau. Kuma gaskiya ina so in ba matun ƙwarin gwiwa idan na ga ya yi aiki da inganci. Na kan yi ƙoƙari wajen nuna maka cewa wannan abun da ka yi, ka yi abun da ya dace.

To a hausance za mu iya cewa fensir da alƙalami na farko dai kusan duka abu ɗaya ne. To amma idan aka ce alƙalami kamar abun da idan ka rubuta ba a goge wa, shi kuma fensir wanda idan ka rubuta za ka goge. To gaskiya idan harka ɗan girma ka tasa ina ga yafi dace wa ace mutum dama yana da magana ɗaya wacce idan ya rubuta abu ta rubutu kenan kuma ba za ta canza ba. Shi yasa na fi son alƙalami. Na fi son abun da idan na rubuta shi wani ba zai iya zuwa daga baya ya zo ya goge ba.

Ba na karanta jarida gaskiya. Mafi akasari na kan samu labaran da na ke so in samu cikin waya ta. Amma na kan karanta littafai haka wa'inda za su ƙara maka ƙwarin gwiwa, wa'inda za su ƙarfafa maka tunaninka akan kuɗi da, da yanayin tunaninka akan kuɗi.

Gaskiya naka ni idan aka bani aiki, to babban buri na shine in ga cewa na kammala wannan aikin. Ni ina so in ga idan na fuskanci abu, to na kai gagaci a kan wannan abun. To hankali na baya kwanciya har sai na ga cewa nayi ƙoƙari na kammala aikin da aka bani.

Ni gaskiya, a zahirin gaskiya ba na aikin bidiyo, ba na kiran bidiyo. Amma a hanaran tsuwa, na kan yi bidiyo da ɗan uwana wanda yake wata ƙasa daban. Idan ya buƙaci in yi bidiyo da shi, na kan yi. Domin shi ka ga ba haɗuwa za mu yi da shi ba ko ba haka ba. To kuma an daɗe ma ba a haɗu ba. To idan ya buƙaci, na kan ba da wannan damar domin a yi kira na bidiyo.

Gaskiya wasan da na fi so shine wasan tamola. Da ina son wasan kokowa na, na, na, na, na dambe toh da na fahimci cewa abin nasa kamar ba gaske ba ne, sai na dawo na karkata ga wasan tamola wanda hakan kowa ya san tabbas abin da ke faruwa gaske ne kuma wajibi ne.

To, a zahirin gaskiya, a kusan kullum na kan duba jaridata domin kalanda ta domin in san kwanan wata kuma in san yadda tsare-tsarena za su dinga tafiya. Gaskiya ina dubawa kullum domin in ga yanayin gudanar abubuwa.

Gaskiya a wajen aikin mu bamu sa uniform, kowa ne ya kan zo da suturar da Allah ya hore masa ya zo da ita wajen aiki amma ba wai mutum yana zuwa da uniform bane wajen aiki. Kowa yana sa abin da yake da shi ne sai dai ana buƙatar ka zo cikin tsafta da cikin ladabi.

Ai zan ce maka kusan duk, duk wani bayani da ka sani kama daga suna, takardun shi, da wasu bayanai na makarantar shi, da komai da komai da ya danganci wannan ɗaliban, mukan ajiye bayanai a kan sa. Domin wasu lokutan ma sai bayan watanni mun gama, mun gama aiki akan wannan ɗalibin wani, wani, wani matsala zai taso wanda za a ce ka je ka dubo sunan wannan ɗalibin naka.

Gaskiya bana siyan abinci a titi, sai dai idan har ta zama dole, kuma shima dolon baya wuce ranar da zanje kasuwa idan na fita ban ci abinci daga gida ba sai in tsaya in paka a gefen titi in siya in wuce da shi.

To, mu de labulen gidan mu gasƙiya za mu iya ce mai me ruwan ƙasa kenan, saboda ya yi duhu, haka baida haske kuma ya yi launin ƙasa.

A gaskiya mafi akasari ruwa bai cika zuwa ya same ni ina kan hanya ba. A takaice dai zan iya cewa ni ba ni da lema gaskiya. Na fi amfani da rigar ruwa.

Eh, ni ko na iya rera waƙa amma waƙa ta ni, ni kaɗai nake idan ina jin nishaɗi ko kuma wani abu ya gitta mun ta cikin rai na. Sai in yi waƙoƙin da zan iya tunowa. Su ma ba cikakku ba ne waɗanda na haddace.

Gaskiya lokacin da na fi so da rana, zan iya cewa kaman daga sha biyu ne zuwa abun da ya karfe ɗaya. Shine lokacin da na fi so. Saboda daga bayan nan kuma zaka ga rana ta yi zafi ko ina zai dau zafi da sauransu.

Ina goga haƙora na sau biyu. Da farko zan goga bayan naci abincin rana da safe, sai kuma idan zan kwanta na kai. To gobe ma haka zan maimaita.

Nakan jira bisa ka'ida kuma nakan yi ƙoƙari in ga na bi doka amma abin yana ƙona min rai wane wanda baya kan layi ya zo ya shiga gaban ka ya nuna shi kamar ya fi ka sauri ko ya fi ka sauri in da zai je.

To, inda aka ce za a bi ƙi diddiga. Maganar gaskiya, sa'o'in suna da yawa. Kusan koda yaushe wayata tana hannuna, ina dubawa ko zan duba wani abu.

Wannan tambaya ni gaskiya ba ma abocin tofar da miyau bane wai, saboda ni kawai ni haka nake kuma bana ban jin daɗi in ga mutane suna tofe-tofen miyau da sauransu.

Komai da mukeyin aiki dashi yana cikin na'ura ne. Babu wani aiki na rubutaccen rubutu, sai dai komai ana so ka sanya shi cikin na'ura ne.